Mukan yi taro sau ɗaya duk sati haka abun da ya danganci ci gaba na yankunan mu da sauran al'amura da zasu kawo zaman lafiya a yankin mu, to mukan yi taro kaman duk ranar lahadi na ƙarshen mako. Na lallai muna jin daɗin guragu.